A'a ban da wifi a gida kawai dai ina nan ina amfani da dai data na ne amma ina son siya shine kawai. Yauwa ban da wifi so, sai dai in siya min za ku yi. In kuma za ku siya min nima ina so.

Eh, to gaskiya dai na fi jin daɗin inci ɗan wake sannan a ɗan yanka min kabeji a kansu. Da kun ina ga dai shine ko kuma a samu taliya murjin hannu. Shima wannan dai gaskiya yana min daɗi sosai sosai. Eh ba ina ga dai su ɗinne kawai sai kuma tuwo tu kekke. Shima dai gaskiya ba laifi yana min daɗi sosai sosai.

Maganata domin Allah ba kullum muke sa safa ba. Sai ka safa yi, to ai sai manta masa. Saboda nasa safa ara iya wa nama. Ina yi to ai yo ni da ba soja ba mai haɗin nasa safa. To ba but muke sawa ba komai ba. A'a ban son yin safa ne. Ina ba ruwa na da wata safa. Masu sawa su suji chansi ta sawa ne. Ina ni kawai da na wanka takalma na nake ɗauko wa in sa in cire tafiyata. Amma wata maganan safa dai ina gaskiya ban fiya sawa ba. Cewa ina son koya sawa.

Eh to ai ni ma ban dam, ban dama inda nake zuwa aiki a ballin sadarwa a wayar aiki ai ni sai dai wayar ta kuje so kin kuje, jamu ka da take sadarwa amma maganan wayan aiki dai a'a ban dama aikin yi. Eh ba magana ta daban Allah kawai ne aikin kai na nake shi ne gaskiyar batu. Yauwa shi ne. A'a to ana zaman lafiya yau ina nake da lokaci. Sai dai ko zaku ban aiki kuma shi ma nan dai ban ƙi ba ina so ku bani aikin shi ma. Nan ma kun gan ku ka ban aikin ayii abu mai dadi kenan ai ko? Yauwa to mashAllah. Kamata yayin kuna daga duba abun da ya kamata ku yi wa mutane. Yauwa shi ne gaskiya saboda ni ma in samu aikin nan ni ma dai in huta zaman gidan nan dai ya isheni, ya isheni, ya isheni.

Toh, akan me ku ke so in gabatar muku da rahoto? Ahaa yau ahaa, aini da kuke gani, indai surutai ne, ina nan kaman ɗan jarida ko ina gaya muku, Toh indai nace, gabatar da rahoto kuke so, shike nan. Ku turo rahotannin, sinƙi-sinƙi, ni ko zan kai musu shi, bila kai, daga nan har Chinese, har Indianci, har kudancin ƙasan nan duk indai kuna so, indai rahotanni ne ku zo kawai, Indai ku ka ce, gashi nan in gabatar, sai na gabatar muku da shi a duk inda kuke so, Yauwa shine magana ta domin Allah, ko ba haka ba?

A'a, kashin gaskiya, zan so in gode muku da wannan tambayan nan da kuka min. Gaskiya, na gode muku da wannan tambayan nan da kuka min da farko ma. Kuka ce, "Aya nake koyan fasaha." Ko? To gaskiya ina jin daɗin koyon fasaha. Sannan ni dai fasahar yadda nake koyonta ni dai, a ta YouTube nake koyon shi. Duk da dai na ɗan, ina ɗan zuwa makarantun da ake ɗan koyar da wasu fasahohin dai na zamani. To amma na fi koyon shi a YouTube gaskiyar batun. Saboda haka, abin da ki faru a nan guda ɗaya ita ce, ni fasahar nan shi ma da kun dage sinki sinki, kun sanbaɗau mana su, to ba zan boye muku ba da kun taimaka ma rayuwar bil'adamu da yawa. Ba ma iya ni kaɗai, ba bil'adamu da yawa. Saboda haka, ni anawa shawarar ku fito mana da hanyar da ya kamata muke koyon fasahar nan sinki sinki gaskiyar batu. Walla al'amuran nan saboda ka'ad, gaskiya na ma ji daɗin tambayan nan ma. Abin da zan ce muku na ji daɗin tambayan nan shi ne, amma meya sa kuka ce, "taya nake koyan fasaha saboda abun ya yi min daɗi." Kai? Walla matukar daɗi ma kuwa gaskiya. Saboda kun san me ya sa? Ita fasahar da nan da kuke gani ba ko? So na ke in koyi fasaha ne in bunkasa wanda zan eh, "Eh ni ma na san abubuwa da yawa akan fasaha, fasahar nan." Kun gane? To amma gaskiya ban dai sani ba ko wataƙila kuna da wata hanyar. Sai ku taimaka ma bil'adama nan kun san shi dai ɗan adam sai a hankali. Yauwaa, kun gane a yi yauwa shi ke nan. Yauwa ina ga, ina ga, ina godiya sosai, sosai da wannan tambaya. Don Allah ku ke riƙa mun irin wannan tambayoyin sinki sinki kun ji? Saboda daɗi yake mun.

A dafarko dai zan so shi ma in gode muku akan wannan tambayan nan da kuka mun. Yo, in ban da ku, ai ƙwarin daban-daban ne. Yo ai ko kunama ai kwari ne ko? Toh, niko na ke jin tsoron kwari. Bala'i, kai kutuma kan bala'i. Yo ko kun samma me ake ƙira da ƙwari? Kai, shinnama ya taɓa, kunama ya taɓa cizon ku ma kuwa? Kai! Amman ba ku da hankali da ku kamun wannan tambaya kai a hankalin ku yayi wa allah. Sori. Kar in zage ku kuma ku ji haushi. Dan in ku ji haushi ni ma zan ji haushi to jin haushin ku kuma shine jin haushi na. Dan in kun ka ƙi biya na, billahillazi sai na kira muku Allah ya isa. Yauwa shine batun maganan gaskiya ke nan, yauwa. Saboda ni nan da kuke gani duk da dai na son kuna so mu ƙaru ne dukkan mu, yauwa shine yauwa. Za ku biya ni ni ma in muku aikinku yadda kuke so. Shi ne gaskiyar batu. Yauwa, ba ruwa na da wata su yauwa. Al'amari dai ni gaskiya kuɗi na ke so, ko ku aiki ku ke so to ni zan muku aiki yadda kuke so. Ni kuma ku biya ni kuɗi yacce na ke so. Kun ga in aka haɗe aka yi aiki ƙarfe da ƙarfe aka haɗa. Kun ga dole ayi aiki kuma aikin tayi kyau. Yauwa shi ya sa ku ka ga nan ma na zage kai. Amma gaskiya, abu dai na farko da zan fara cewa na ji daɗin wannan tambayan nan da kuka min. Tsoron kwari dai dole in ji. Saboda kwari da kuke ganin su, kun gane? Da yawa ne. Kuma shi komai kankantar kwaro yana iya illatar da mutum. In ya shiga idonka, in kwaro ya shiga idonka da komai ko hancin ka dai ko kiyashi ne dole dai ka ji daban. Saboda haka ina jin tsoron kwari. Magana ta domin Allah. Saboda haka in akwai wata hanya da za ku kuma ku gaya mun in gujewa yacce ƙwari za su cutar da ni, sai ku gaya mun. Kun ji ai, amsar nan dai ina fatan za ta kayatar da ku saboda kai imma ba ta kayatar da ku ba to ni ku dawo mun da amsar. Da tambayar da zan sake muku ƙarin bayani a kai sosai sosai. Saboda haka shi yasa ma ku kaga ni ina son na ɗauki mintoci suka kai har wajen kusan biyu ne ko nawa ne a nan gurin. So kun okay na kusan mintoci biyu ina magana a kan kwari. Tsoron kwari ne da ni sosai. Mugu sinki sinkin tsoron kwari nake ji. Ƙwarirrukan ma ba ma irin wanda kai ko ma wace irin ƙwari ne tsoron su nake ji. Kun ji? Saboda haka kar atsaya kai ina kwari ba su da daɗi. Yauwa, wataƙila ba ku taɓa fadawa gidan cinnaka ba ne? Da kun faɗa gidan cinnaku, za ku san ina tsoron, za ku san ana tsoron kwari ko ba a yi.

A'a, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Gafara kudai zan fara gode. Allah mahalaci da ya halice ni. Da kuma wannan tambayar nan da kuka yi min yayi min daɗi. Abu mai mahimmanci dai a cikin abokantaka, abokantakan nan da kuke gani. Ni dai gaskiya abokantaka abun da na lura da magana a ciki, abun da ake nufi da abokantaka. Ana maganan abokantaka. To abokantaka dai yana magana ne a kan wanda zai iya tsayama ko bayan idon ƙaƙ. Alhamdulillah ya ƙare kau. Ba irin abotan da wai in aka koma baya idon ka a ringa zagi, a ringa zagin. A'a, a dinga respecting ɗin juna shine abu mai mahimmanci a abokantaka. San a baiwa juna shawara, a taimaki juna, I supporting ɗin juna yadda ya kamata. Yauwa, shine abun da na fi sanin dai yake da daɗi a cikin abokantaka. Yau ni bari in baku labari ma a kan hada aboka-- yau ni, ai abokantaka na da aboki na ma ni, da kuke gani na nan. Tun muke yaranta, muke abokantakan mu. Kuma abokantakan namu tayi mana daɗi. Abin da ya sa nace muku abokantakan namu tayi mana daɗi shine a nan guda ɗaya shi abokantakan namu da kuke gani. Dan wai dan ɗai bai nan ko ɗai na nan? A'a, ina ai. Kuma ko dan ɗai na da shi ɗai bai da shi? A'a, ina ai abota abota ne. Zai tsaya supporting ɗina, nima zan tsaya supporting shi. Saboda haka duk duniya abota in dai aka fahimci juna, to abota zata yi, zata yi, zata yi armashi ina gaya muku. Haba kai, gaskiya na ji daɗin tambayan nan da kuka yi a kan abokantaka. A ma kusan daɗin abokantaka ma kuwa? Kai. Amma gaskiya wanda ya saita question nan gaskiya, eh, eh ya tunani a rayuwar shi ma. Yau akwai abu mafi daɗi ma irin abokantaka a kut maileci, abokantaka fa. Ha! Ina ai, ina gaya muku ni da aboki na, yau ɗin nan ma sai da naso in ziyarce shi to Allah dai bai nufa ba. Sai gashi kuma aikinku ya faru amma ba laifi. Ko ba komai dai ai mu haɗu ran Juma'a. Saboda haka za mu ziyarci juna ma in sha Allahu nan ba da jimawa ba ni da aboki na. So abokantakan mu dai tana nan in sha Allahu. Saboda haka ina godiya da wannan tambayar. Dan na ce ina godiya kuma baya na nufin a'a, abota, abokantaka dai abota ne. Saboda haka ina jin daɗi. So nagode abokina yana can yana aiki, nima ganinan anan ina aiki. Sai dai bambancin da ke tsakanin ni da aboki na shi a rana yake nema ni kuma a inuwa nake nema. To shi ne inda muka ɗan samu sabani kaɗan amma in sha Allahu nan ba da jimawa ba shi ma ina ɗan warware. Zai da acigaba da nema a inuwa shi ma saboda haka mu zamu huta. Da ma an ce a gudu tsare a tsira tare. To shi ne amfani abota. Yauwa I supporting, I supporting ɗin juna. Kai amma gaskiya tambayar nan dai yayi min daɗi shi ma. A'a, wai dama tun cen kuka, ina kuka zaune wai baku dinga kawo mana irin wannan tambayoyin ba da wawa muna amsa su muna jin daɗi a rayuwarmu kuma ku biya mu ɗimba. Ha! Kai. Ina ai abota gaskiya tambayar nan tayi min daɗi. Sinki sinki ina gaya muku. Kai ni da aboki na ai allah barmu tare ina gaya muku allah bar zumunci kuma indai da ni da aboki na ne. Saboda ina gaya muku aboki na, haba abokantaka, ai abu mai mahimmanci ne ina gaya muku duk duniya mu, ina ga duk duniya bana da aboki ne. Babu wanda abokantakansu ma tayi daɗi irin na da ni da aboki na. Abokantakan mu kam ba magana ai. Haba ina ga-- I'm telling kai ina gaya muku abokantakan mu, abotkantakan mu ba hai oh my God oh na kai. Har cikin birnin zuciya na, ina jin daɗin wannan tambayan kun ji. Kun dinga tambayo su sinki sinki in sha Allahu muna da amsansu mu kuma yauwa shi ne yauwa. Mu dai magana ne a kan abota yauwa. Kun dinga turo su yauwa baku tambaye ni ya wane eh to yaushe da yaushe nake son cin abinci wai shi ma a gaskiya.

Yau ni har wata tsintsiya ma ake tambayata. A Allah sarki tsintsiya ai tsintsiya ce kawai. Ni uba shara za ta min ba? In ma dogon tsintsiya, in ma guntu ni ko wanne na samu kawai amfani nake da shi. Ba ruwa ne da wata tsintsiya. Yauwa dogo ko guntu ko karami babba, tsintsiya tsintsiya ne. Yauwa guntun tsintsiya ko dogon tsintsiya duk dai amfani nake da su. Yauwa gaskiyar magana kenan. So, amma ban san ko ku za ku siya min tsintsiyar ba. To, amma ku ke tambaya na tsintsiya shara zan yi a ofis ɗin ku, dinne kome. Yau ni da ba na shara ma ko a gida sai da a share min gida. Tsintsiya dai ba na, ba na amfana da tsintsiya. Yauwa, eh, yauwa tsintsiya dai ban amfana da tsintsiya. In za ku taimaka ku samo min tsintsiya kuma to. Yauwa shine gaskiyar magana. A'a, wai wace irin amfa-- wai wace irin tsintsiya nake amfani da shi? Yau ni na da wata tsintsiya da zan yi amfani da shi sama da wadda ake amfani da shi. Eh to ko da yake akwai ta roba, akwai ta gona, akwai ta kwakwa duk tsintsiyar dai ina amfani da su. To ku dai wacce kuke so ni dinga amfani da shi saboda haka sai ku gaya. Yauwa sai ku gaya mun kuma wanda zai fi daɗi kun fahimta tsintsiya. Shi ne batun na gaskiya.

Eh, to akashen gaskiya dai abunda nake don in kara aiki shine, wani lokaci kawai zan fita in tayawo saboda in kara wa kaina aiki yauwa. Wani lokaci kuma in zauna in ku in kira in duba wancan, in duba wannan, in koya ayyuka dai da dama yauwa har tela ɗin ki duk dai aiki ayyuka dai da dama da ina yin su. Ai aiki aiki ne, mu bamu barin aiki koma wane iri ne ta zo indai aiki ne da zamu samu kuɗi to muna yin shi. Aiki aiki ne yauwa shine gaskiyar batu. Aiki dai ku bamu aiki, aiki kam bama wasa da yin aiki shine gaskiyar magana. Indai aiki ne, a ina magana ta domin Allah ai bamu barin aiki a baya. Kawai mu duk aikin da muka samu zamuyi shine yauwa ku bamu aiki dai aiki da wuya kam ace mu muyi aiki muma musamu kuɗaɗe masu yawa muyi aure mu muyi daraja yauwa shine gaskiyar magana. Saboda kuma in ba aiki ai bazamu samu kuɗi ba yauwa. Ku bamu aiki mu samu kuɗaɗe masu yawa muyiwo aure mu muyi daraja. Duk da budurwa na ta ƙi ni yauwa, ba ta kaunan ta aure ni. Ni kuma zan in ta ƙi ma zan je in nemo wata in aura. Amadai ku bani aikin kam, yauwa aiki kam aiki ne. Zan kara wa kaina aiki ne kawai.

Yanda kuke tambaya ta suna ake share kura, ni na san wacce ma ƙura kuke magana a kai. Yau ni na san ƙura ta daji ko kuma ƙura ta amalan ku, ko kuma wacce ƙurar ɗaya ko kuma ƙura ta-ta-ta kamu guga in ya faɗa rijiya. Yau ni na san wacce ƙura ma kuke tambayata a kai. Ma hadden cewa suna ake share wa. A yo ni ina ma na san muku suna ake share ƙurar. A'a, ina, ai ni duk kuma so yokoni ko so dubu ne ba sai da ta share ƙurar ba inda ni ba zan share, inda ni zan share wa. A'a, ni gaskiya ba ma suna wacce ƙura kuke magana ba. Saboda haka, ni ƙura dai ban san so nawa ake share ta ba. Saboda haka, koma so dubu ne kun saka gada masu share ƙurar. Ni dai ban da damuwa. Abu ɗaya daya daman guda ɗaya ne a nan ni Yauwa in ma magana ake na yi suna ake share ƙura, ni ban san wacce, wacce ƙurar ba. Yauwa ku je ku samo wata ƙurar daban ko kuma ki amsa wata tambayar dai daban. Yau amma ni wai bari in tambaye ku yau wa ya sa muka tambayi wannan tambayar? Eh, suna ake share ƙura. Yau ni ina ruwa don ta share ƙura? Yau ba kuka san ƙurar ba? Ni ina ruwa don wata ƙura? A'a, ina duk ta. Eh to, indai ƙura dai ta amalanke kukus dai muna da ita a gidanmu. Yauwa wannan kuma ba ma share ta ma. Yauwa ruwa da ake zuwa wata ta isa ta share ta. Yauwa indai kuna ƙura dai? To ni dai ban san wacce irin ƙura kuke tambaya ba saboda haka kusa ke dai neman wacce amsa tambayar. Amma wannan dai ta riga ta wuce da na cinye ta.

Yo toh ni da ba ɗan iska ba banda mata kuma wa zai kakkafe min baya? So riga na nake sa in kakkaɓe baya na kun ce, yo tafdi jan. Tab, tab wannan tambayar ta ku dai da ganganci. Toh waye ke kakkafe min baya? A'a, ina ba wanda ke kakkafe min baya ina gaya muku. A'a ina hauka kenan wane kakkafe min baya? Ba wani ba ruwa na da wani ya kakkafe min baya billahi lazzi. Ni nan nake kakkafe kayana in cigaba da tafiya ta wallahi. Ko kuma in sashi a jikin bango, in kaykayi yake min kuma in sashi a jikin bango ma in ta kakkafe kayana a baya. Ba ruwa na da wata kakkafe baya ina gaya muku. Ina, it's too late to cry. Wannan shine bature ke cewa it's too late to cry when the head is already cut off ɗin nan. Ba ruwa da wane, wane, wane ya kakkafe min baya. Ina ba kaiii, ba ruwa na kakkafe baya kan shuru ne, shuru ne. Ba wanda yake kakkafe min baya na. Ni nake kakkafe kaya na ina gaya muku ku yarda ko kar ku yarda kuma ni gaskiya na gaya muku tunda ni ba ɗan iska ba ne kuma banda mata balle ta kakkafe min baya yauwa. Ku daina mini irin wannan tambaya kuma in ba haka ba indan zuciyana ya lalace, zan iya lalata muku naku zuciyan kuma toh ku ji da kyau.

A'a akashi gaskiya tambayan nan ya min dadi. Koke-koken wani iri, maganin ce koce-koken wani irin koke-koke tukuna. Bari fara muku tambaya akan tambaya. Saboda ku yi hakuri kunsa ɗan Najeriya duk in aka tambaye shi kan yabada ansa sai ya tambaya. To yacce dai, in dai koke-koke dai irin wacce dai ba a damsa mu to mataji nan wasa in dai baya wuce irin yawan ɗan jerin ɗan samu na kuɗin niman ɗan zaune ɗin kuka na, daga baya sai in tashi in baiwa kai na haƙuri to kunga namaje kunagance kuka na. In ko koke-koke dai kamaton ma gwamnati ne, sai in kaiwa Allah, dama Allah shine babba shi yasan al'amari sai ce to Allah ka ga abun da gwamnatin mu ta mana, na kawo kuka na gare ka. To sai Allah ya magance mana koke-koken dai kamaton mu. Ya shine gaskiyar batu. Amma wata maganar wai ya nake magance koke-koke na yau ni wacce to yau watanni uwar wata koke-koke ma nake da shi ne? Wanda watan uwar koke-koke saboda aka kuyi hakuri-kuri daina n irin wannan tambayar wai kuce-kuce ma a'a ina ba maganin wata koke-koke da nake ina nake da maluwa kacanganin koke-koke har magance ta. Ba ruwa har da wata maganin kuce-kuce na gamu.

Eh to gaskiya ne dai ban taɓa ganin wani launin ido dai da ya wuce fari, ja, baƙi ba. Yauwa gaskiya bai wuce haka in mutum ya bugu sai ku ga idon shi ya yi ja yauwa ko kuma ku ganshi yauwa. Sannan ko in idon shi yana na normal sai ku ganshi fari da kuma baƙi ɗan ɗigon baƙi. Shi ne a yi. Yau ido tana da wata launi da ya wuce wannan ne guda biyun. A'a, gaskiya ina kuma duk da ku sake saɓonta tambaya amma wannan tambayar ai ba ta yi ba. Sannan wannan abun nan da kuke sani in-in-in review ɗin nan fa ku dace ku sake shi don-don gidajen mu waɗanda kuke ganin su nan duk muryana ne yauwa saboda haka ba za ku riƙa samun kuɗina a in review ba. Don ban san maganar in review bane a ru rina ba. Yauwa launuka dai ban san su ba da suka wuce guda uku guda biyu, uku nan fari, ja, baƙi yauwa shine gaskiyar ba to in kuma akwai wani to don Allah ku taimaka ku sa-ku san-ku san gama man shi shima a gaba. Sinki sinki nima saboda in ƙaro dannan gaba ta iya yuwa wasu za su tambaye ni launukan ido. Yauwa shine.

To ni da ba mai mata ba dole lulluɓe da burgo ba. Asalin lulluɓuwa kai ni nake lulluɓuwa da burgo ma lulluɓuwa radin ma in na tashi lulluɓuwa sai in na shiga burgo na lulluɓu na lulluɓu. In lulluɓu sai in na lulluɓu ya kai su arba'in da bakwai zuwa su tamanin da takwas a burgo ɗaya. Ai dole burgo kai yau ban lulluɓuwa burgo ba sanyi ba sai ƙarni ba ina lulluɓuwa burgo da kyau da kyau ma ina gaya muku. Lulluɓuwan ta mata sai da tak sai ta kai lulluɓuwa ina gaya muku burgo a ina ai ni da burgo ai five and six ai. Ina lulluɓuwa sosai sosai ma yau ni da ba mai mata ba. Yau ko marasa ko marasa matan ai duk suna lulluɓuwa balle ina ga mu marasa mata ina dole ina lulluɓuwa wallahi. Ina lulluɓuwa a burgo gaskiya wannan tambayar dai da ku kam ma na gangan ce ne amma dai ina lulluɓuwa a burgo kun ji. Abu na dai abu ɗaya ne in kuka na so amma burgo na kwan ge wa ne. Yau ina da burgo kowa na lulluɓuwa burgon sosai yau wa.

A'a gaskiya ban iya tuƙin mota ba amma in fa za ku saya mota daga nan har China sai in kai mota ko kuma daga China in ɗauko mota har Nigeria. Amman dai maganan tuƙin mota dai ban iya tuƙin mota ba gaskiya. Amman dan dai aka bani dai zan iya duka wa yauwa shine gaskiyar batu yo ku gwada ni ku gani. A mota ne fa ya wuce in ɗauko giyan kawai in jawo shi in sashi in taka totur ne ai giya ne mota ne. Zan iya tuƙa mota sosai ma a'a ku turo min motan tab ai ina daga nan har morin keken sai in tafi da mota duk da ban iya ba amma zan koya yauwa. In kuna so yauwa sannan kuma in kuma akwai da za a yi ku koya min to shi ke nan amma dai ban iya tuƙin mota ba shi ma shine gaskiyar batu. So amma kuna so zan iya zan iya koyon tuƙin motan shi ma amma fa za ku biya ni yafi ma yauwa saboda ni da kuke ganin na kuɗi in ke da bukata yauwa. In za ku in za kuna so in koyi tuƙi to sai ku biya ni kuɗin tuƙin motan yauwa sai in je in tuƙa wata mota in cika tafiya nima shine gaskiyar batu yauwa. Yaushe za ku fara koya min motocin nima in shirya saboda in zo a tafi tuƙi motan da ni yauwa motan nan dai ina son koya yauwa.

Eh, to a kashin gaskiya dai dama na fi son yin ƙwallon ƙafa gaskiya ba ƙarya. A wasanni dai na fi son wasan ƙwallon ƙafa kamar ni. To a da amma a yanzu na fi son basketball saboda dama dai yake Allah ya ɗan yini da dan tsawo. So gaskiya na fi son in ringa gani na ina ɗan basketball, na ina ɗan tsalle-tsalle ko ba komai ko zan ƙara tsaho. Kun san aka ce shi wasa dai abu ne mai kyau. To amma fa in wasa yayi yawa kuma in wasa in aka sa wasa cikin wasa sai wasan yayi yawa kuma kinga sai a samu matala wajen yin wasa Shi ya sa ban son baiwa kai na wahala a wajen yin wasanni dai dama. Shi ne gaskiyar bata magana. Amma dai gaskiya na fi son yin wasan ƙwallo. Yauwa shi dai wasa, ai wasa ne ko. Kuma especially na ƙwallo. Kun san daɗin wasan ƙwallo kuwa. Hawa mutum ashirin da hudu ne suke buga ashirin da sorry ashirin da biyu ne suke buga wasan ƙwallo. Amma kuma duk ɗan ƙaramin abu ne kuma kowa burin shi da ya samu ya buga shi ya moreshi kawai. To kunga shi ne maganan wasan ƙwallo. To amma kunga ita kuma wasan kwandon ƙwallo wato basketball. Ina ba ruwan ta da wannan. Yauwa kun fahimta ai. So ita dai wasa kuma wacce iri ce inta zo. Har wasan ƙasa ma muna iyayi amma fa kuɗi za a biya mu. Gaskiyar batu kenan saboda in ba kuɗi za a biya mu ba babu ruwan mu da wani wasan. Wai wani wasa wani wurin wasa wasa a'a. Mu dai gaskiya mun fi son wasan da dai za mu yi a biya mu kuɗi. Yauwa shi ne shi ya sa ma na fi son na zaɓa wasan ball. Kun san ita wasan ball dinnan daɗi gare ta aka ce. Ko ince haka take ma tunda ina yi. Shi ne gaskiyar batu.

A'a, ba na karanta jarida gaskiya saboda ai ni jarida dai, a'a ba ruwana da wata karanta jarida gaskiyar batu. Jarida ai ni da ba tsoho ba meya hadani da karanta jarida. Yo ni a kasata dai na san tsofaffi ai su su ke karanta jarida. Yauwa da kuma irin wai to tsofaffin dai wanda ma'aika kamar irin ma'aikata da sukayi retire dai to ni dai a kasata irin su ne suke karanta jaridu gaskiya. Amma ni ai babu, babu mahaɗi na da wata jarida. A'a, ina ai jarida ai ba nawa bane. Ban karanta jarida kuma ban son karanta jari-- eh to ina son in fara dai karanta shi ta jaridar. Amman dai magana ta domin Allah a yanzu dai gaskiya ban karanta jarida. Shi ne. Amma kuma in kunce in fara karanta jarida zan fara. Jaridu na dai imma ina karanta jaridu to sai dai in a yanar gizo. Amma dai normally a ƙasa haka dai bana karanta jarida normally hard copy. A'a ban karanta jarida yauwa amma dai zan so in fara karanta ita jaridar. Amma in kunce a in yi hakan, wataƙila kunga tunda naga kun yi tambayan ta iya yiwu tana da wata alfanu. To saboda haka ni ma dai daga yanzu zan fara karanta jaridar. Ko ni ma na samu wata alfanu daga cikin karanta jaridar. Akwai wata, in dai akwai wata alfanu kuma dayawa da take cikin karanta jaridar sai a gaya mana muma. Mu kuma karatun jarida sosai sosai saboda ai ta iya yiwuwa alfanu ne da shi sosai ko shi karanta jaridar.

Ni kuwa na ce shan ruwan 'ya'yan itace. Yau ai shan ruwan 'ya'yan itace, likitoci ma sun ce lafiyar shan ruwan 'ya'yan itace yake ƙara. Saboda haka shi ya sa ban so ban wasa da shan ruwan 'ya'yan itace. Itatuwan kuma ko ma wace iri ce, ai indai itace ne. Kuma aka ce yana da ruwa. Shike nan ai 'ya'yan itace ai dole mu sha ruwan 'ya'yan itace ai. Haba ai na to yau ba mu sha ruwan 'ya'yan itace ba to ruwan me za mu sha? Ai in ya wuce ruwan sama, sai ruwan 'ya'yan itace. Indai 'ya'yan itacen dai bai buga ruwa, to za mu sha 'ya'yan itace. Ruwan 'ya'yan itace. Ai ko ma ruwan 'ya'yan itacen mangwaro ne sai mun sha. Haka kuma ko 'ya'yan itacen mangwaro ne sai mun sha ruwan. Indai haka ce za mu sha ruwa ne, ruwa kam sanke-sanke muke shan ruwa. Ina ba ruwan mu dawan. Ina ba ruwan mu dawa ta losing opportunity fee full na. Ai ruwan itace kan za mu sha sosai ma sosai. Sai dai itacen ba a shan ruwan 'ya'yan itacen. Amma indai za a sha ina sha. Sha ɗin ma sosai sosai ma. Kwarai ma kuwa ina sha. Wannan kan ku faɗa ku ƙara faɗa.

Aha to normal yanda nake magana da kowa haka nake magana da abokan cinikayya mana. In yi welcoming ɗin su, salama alaikum barkan ku da zuwa, ya aiki, ya gajiya. Muyi fara'a da komai da komai, ayi dariya. A barkan ku da zuwa, in karɓe su, in tarbe su in musu. So ayi ha. Abokan cinikayya ai dole a martaba su.

Eh to gaskiya de wannan kalman ta musafaha da mutane dai ban sani ba. Amma ya kamata dole a dinga musafaha inde abun mai kyau ne. In kuma marar kyau ne to ai ba lallai indinga musafaha da mutane ba. Saboda ai ba amfani inyi musafaha da mutane, ni kuma kinga ban ma san miye shi musafahan ba. Yauwa ai shine gaskiyar batu. Magana dai akan musafaha, a'a ni ban san shi ba wallahi. In ko da na san shi to da na, da na, da na yi wa mutane inda abu mai kyau ne.

A to ni da ba, ni da ba mai aike a kicin ba ta ya zan jurewa barkono mai yaji. A'a ina ba na jurewa gaskiya wannan tambayar ina da a'a. To indai banda lafiya sai in jure barkono mai yaji mai faru, gaskiya dai ba a'a ina ba na jurewa gaskiya ina, barkono mai yaji ai ba nawan bane. Na sune yayi hawa ana zaman lafiya haka kurum in jure barkono mai yaji wai mai faru a'a gaskiya dai ba karya, ba na iya jurewa yauwa Shi ne batuta batuna gaskiya. In kuma za ku koya min yacce ake juriyan barkono mai yaji to, sai ku koya min nima sai in koya. Dan nan gaba, in iya in sani in na ji barkono yayi yaji, sai in ji sai in san ya za'a yi in kaucewa barkono mai yaji Kun fahimta? Shi ne gaskiyar al'amari A maganan ina iya jurewa ko ba na iya wa dai gaskiya ba na iya jure barkono mai yaji. Ana zaman lafiya haka kurrum, ku ji kuce in jure barkono mai yaji a'a ban iya ba ban san da ake ba kuma sai dai in za ku koya mun.

Ni fa ɓa wa ta irin kyauta da na ke son barawa. Ni me ya sa kuce ir min iskanci ne? Kyauta kuce so in bayar kuma ku ka tashi in na tashi wannan abun sai ku sai ku sa mishi under review. To wane irin kyauta kuke yi haka. A'a, in dai kyauta ne a mai mutum kyautan abunda zai karɓa shi ne gaskiyar batu. Ni ma sai ku min kyautar da ya kamata zai-zai-zaizaya ba abunda zai min amfani. Yauwa shi ne.